Ni na fi son zuwa kasuwa da safe saboda rana in ya fita kai yana ɗan ba ni ciwon kai kuma ga gumi. So zuwa kasuwa da safe ya fi kyau nan da nan an gama shi shirye shirye komi sai a dawo gida. Amma zuwa da rana ma bai da laifi ba ni na fi so zuwa da safe ne.

Ni ina tofa miyo a cikin inda ina bana gida. Ina tofa miyo a cikin hankaci ɗina da nake ɗan riƙe a hanu ko kwanto tofa a cikin tissue. Amma da ina gida to zan shiga wurin wanka wurin wanke hanu sai tofa in ɗauraye baki. Yafi so sab da haka. Saboda in a tofa miyo a inda kowa zai taka wani abu ne kuma nashi daban.

Kwarai kuwa ina riƙe riga a aljihu na. Saboda me? Saboda idan wani lokaci idan na gumi sai in fitar da shi, don sha shafa gumi, share gumi daga fuska na. Kuma rike riga a cikin aljihu yana ɗan sa mutum ya ɗan gayema haka. Ba lalle saboda.

Ƙwarai kuwa ina bin ƙa'idojin aiki na saboda in ba a bi ba to an sa aiki a layi kenan, wato kana buƙatan a sake ka ko a kore ka daga aiki ke nan. Don bin ƙa'idojin aiki gaskiya yana sa aiki yayi tafiya da kyau kuma ya sa kowa yana, doka ya sa kowa yana aikin da ya kamata yayi.